Ku gaya mana lokacin da zuciyar ku ta sauƙaƙa? To zuciya kan a kasali takan samu sauƙi ne idan ta samu abin da take bukata, musamman abin da ke yawan sata farin ciki. So daga lokacin da zuciya ke samun waɗannan abubuwan, zaka ga zuciya ta sauƙaƙa, ta natsu, ta yi farin ciki.

Shahararrun wuraren ziyara na ƙasarku, wanne ku ka taɓa gani ko kuke so ku gani? To gaskiya shahararrun wuraren ziyara na ƙasa bazan iya cewa akwai wani shahararren wuri da na taɓa ziyarta ba gaskiya. So bana da wani tabbaci ko bayani da zan iya bayarwa amma dai kam ina so in ziyarce irin su Kainji dam, irin su Yankari Forest Reserve, so Aso Rock, su Bakolori dam duka waɗannan.